Kuna so in ba ku labari? Ko ta bayyane, ko dai kuga Wi-Fi ne wajen gidanmu kuke so ku ji kuna muna shi kokuwa? Ooh, ban dai sani ba. Labarin Wi-Fi kala kala ma. Na da Wi-Fi amma ba na gidanmu ba, na dai arean mu. To yanzu kwana biyu ni kan sai dai na yi ta sata ta abu na ban san me ya saba. An fito da murana. Musamman ina bani balantana ma basu taron kuɗi mace da alaƙa shaƙara yin subscription sai su ji daɗi sai ƙara yin masu buɗe mana. Amma maganan gaskiya, ni ma dai karan kai na ina da Wi-Fi, ko ince router. To me ya faru, me ya faru? Yanzu na kuma zan ƙara siya ko na ƙara subscribing to babu layi. Babu layi wannan sosai kuma wancan ɗayan subscription ɗayan nan ita wannan abun router nawa to. Na ga na manya ne ba, ba, ba na mu na ƙanana. To abu an ce dubu talatin duk wata. Ni da ba aikin dubu talatin na keba ina zan iya samun wannan? Ko na shafa wa ƙanin ruwan sanyi na haƙura da wannan maganan gaskiya? Dan ba zan iya ba, gaskiya naga ina, abun ba zai yiwu ba kawai na haƙura. Wai ina lallabawa da dai data subscription da muke yi normal na da. Amma gaskiya Wi-Fi yana da daɗi, yana da ɗaɗin amfani musamman ka san yadda za ka tafi da shi a inda ya dace, ka yi amfani da shi yadda ya kamata. Wasu kuma Wi-Fi na maƙota. Ban sani ba kamar an ji labarin wani ya dawo sai su je a gida, daga ɗan lallaɓawa ɗan ɗauko ka za yi update yin abu ka za haka dai. Ku san haka abin da mai ɗan gada, yi wannan, yi wancan, yi wancan, yi wancan. To gaskiya Wi-Fi yana da ɗaɗin amfani musamman ma wajen ƙira, answering ƙira. To in kana da Wi-Fi ɗinka ba zai ma interrupting ɗin ƙira ba. Ko kuma ka ƙira in ya shigo ba zai ma interrupting wani ƙira na musam-- um, wani aiki da ka ke na musamman ba. Gaskiya yana da amfani, yana da daɗi. Um, ina da Wi-Fi amma yanzu ba ni da shi. Shi dai kawai a takaice.

Me kaka ce? Ko nini bai iya karanta miyar da ya kamata bayan gara dubawa da kyau da idon basu yana da jime kuka ce? Fanka? Harufan ɗaki? Lallai kam. Ku dai za ku zo kuka gidan namanin ku ga yadda yake. Da kun tsai ku ba ni amsa ma yanzu da kuka ji ina magana kamar wanda yake daga wani ƙasar Rasha. A ganin gaskiya gidan yadda aka yi gidan mu. Ko da zaci ne ma kai kam ka tsai dai ka huta abin ka bazaka na wani je ba saboda gaskiya, gidanmu ba zan ce yana da sanyi ba. Da zafin ma dai muna dai samun fanka amma haka dai sitan da haka. In za ta ɗan fifita komai haka dai temporary kafin dai wani time in haka. Kowai ba dai muna cin wani can zafin ba. To Rife gaskiya ba wai ko wane ɗaki ba muna da fanka haka dai a wasu da dake ɗan ɗakunan. Ba wai ya gaskiya saboda haka dai mu kamama daga baya da sanyi. Kamar in yana yin zafi shi ma haka. Kowai sai fito ya ɗan sha fanka sitan da haka. Nawas falo da ɗaki akwai dai fanka amma dai ba kuwa ina muke dai su ba gaskiya. Saboda yana yin sanyin nan su ba ya da sanyi. Na yana yin sanyin gidan kai musu saka fan.